A'a, ba kullum na ke duba kalanda ba amma ina iya dubawa na a cikin sati ɗaya ina iya dubawa sau biyar ko kuma sau shida. Amma akwai ranakun da dai ba na dubawa. Bana ce kullum kullum ina dubawa ba amma ina yawan dubawa saboda yana da matuƙar amfani ai duba kalanda ba. Haka za ka taim lokaci. Babban dalilin ma na sa na duba kalanda domin gani lokaci. Lokaci yana da matuƙar amfani. Idan ka duba kalanda za ka san me yake tafiya, me kake ciki, me ya kamata ka yi. Amma idan ba mutum ba ya duba kalanda ba zai san waɗannan abubuwan ba. Kuma yana da kyau mutum ya riƙa tsara, ya riƙa tsara kalanda a kullum, ya riƙa dubawa ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku domin ya san me yake ciki. Hun gan shi ne ya sa na ke duba kalanda.

Ina amfani da matashi guda biyu, wata rana guda uku, domin inda nake kwana yawanci ni kaɗai ne dai akan katifan nawa. So matashi guda biyu ya ishe ni, guda ɗaya ma yana isa na. Amma ina barin guda biyu ne ko guda uku sabida abokaina idan suka zo. Danabokai suna da matuƙar amfani ai ko. So sabida abokai idan suka zo, saiya zamanto akwai inda za su zauna, inda za su fake. To kanga bai kamata a ce mutum yana nan kuma abokanansa idan suka zo sai an je an nemo wani matashi ba. So shi yasa nake ajiye matashi, matashi guda biyu sabida kadawara ta rana abokina yazo ya zamanto kuma an ji kunya.

A'a bana yi, bana yin harsashe lokacin barci bana yi. Amma akwai wani abokina da yake yi kusan kullum shi kam shi ya yi. Ban san me yasa ba fa. Ban san me yasa yake son hakan ba. Amma ni dai bana, ba kullum nake yi ba. Bana mayi ma in in in short bana mayi harsashi lokacin barcin nan hmm. Ba daɗi ai musamman ma idan kana kwana da mutane ba daɗi ko kaɗan.

Gaskiya ina son canza abubuwa da yawa kuma ina son wasu abubuwan da yawa. Yawanci da ke ni aikin crypto nake yi, so ina da buƙatan ga, ina da buƙatan wurin a ɗa wuri mai kyau, in gyara ɗakina a matsayin ofis ke nan wurin aikin, ɗakin ke nan. Na samu irin manya manyan kayan aiki irin su kum kumfuta da waya da abubuwa da yawa de na aiki duka ina son su. Haga idan na same su za su riƙa rage mini, za su riƙa, za su rage mini damuwa dai sosai da kuma hakan zai sa samun kuɗina ya ƙaru.

Wa yake ta tuwo? Wa yake ta tuwo? Ga shinkafa, haba. Shinkafa mana, ina meye ruwa na da tuwo kuma? Mai ruwa na da tuwo. Ni dai na fi, na fi so shinkafa. Shinkafa ba amma bana son shinkafar Hausa ko kaɗan. Bata da daɗi. Shinkafa foreign, ta ƙasar waje. Yauwa ta ƙasar waje. Foreign kenan ta ƙasar waje. Akwai wani shinkafa da ake kira, umm, Basmati. Zaka gan ta ku gan ta zara-zara ce. Zara-zara tana da girma, tana da tsawo. So na fi son wannan shinkafar. Wa yake ta tuwo? Ni in na za a daina tuwo gaba ɗaya. A daina tuwo gaba ɗaya ni wallahi ina so kuma zan ji daɗin hakan. Zan ji daɗin hakan in dai za a daina tuwo gaba ɗaya. Na ce, na ce daga yau ba za a ƙara yin tuwo ba. Ba za a ƙara yin tuwo ba. Ni kan na gaji da cin tuwo. Ai in ba ku manta ba ma, ita kanta shinkafar ai ana yin tuwo da ita. Ai ana yin tuwo da shinkafa. Kuma tuwon shinkafa ma ya fi daɗi kuma kowa ma ya fi son cin tuwon shinkafa domin ya fi daɗi kuma ya fi tafiya, ya fi shiga ciki. Wallahi ya fi. Wa yake ta wannan, wa yake ta, ta, ta, ta, ta, ta wannan inga tuwon shinkafa? Wa yake ta, ta tuwo inga shinkafa? Shinkafa zazzafa. La'ila ha illallah. Ko ta shinkafa da ake cewa shinkafar Hausa an fi yin tuwo da ita. Ta fi yin, ta fi daɗin yin tuwo. Ta fi daɗin ciyu wa. Tuwo ko yara ƙanana fa za ku ga ba sa son tuwo fa. Yara ƙanana jin jiraye wa'iada in sun fara cin tuwo ɗan ɗayan shekara huɗu, umm, shekara uku, shekara uku zuwa huɗu za kuga suma. Kan su ba sa son tuwo. To bare kuma ni, mu da tuwon mu, ya ishe mu.

Na fi tsara, tsara, tsada nake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci. To, da farko dai zan ware schedule na time na lokacin ke nan, zan ware su na rubuta waɗannan ayyukan masu muhimmanci a nan gefe guda kuma na rubuta marasa muhimmanci a gefe guda kuma na rubuta ƴan tsakiya waɗanda suna da ɗan muhimmanci kuma ba su da, ba su da muhimmanci sosai. To sai na fara takan masu muhimmanci, sai na fara daga kansu ɗaya bayan ɗaya ina ɗauka ina yi, ina ɗauka ina yi, ina ɗauka ina yi ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya ka zanyi. Waɗanda ba su da muhimmanci kuma ko da ba a yi su kuma ba damuwa. So haka nake tsara ba. Haka kuma idan a rana, idan a rana na tsara zan yi abu kaza. Misali ace na fi toto ina da abubuwa da yawa na yi. To zan ware ne kashi biyu. Na ware masu muhimmanci na yi, na ware marasa muhimmanci na bari. Ko misali shekaran jiya nake gaya wa wata ƙanwata, nake gaya mata a gashi, gashi, gashi, gashi da take tambaya na wai bata ta kura mun bata ta kira ni muna, ko muna waya. Sai na ce mata ai ana ware lokaci ne, ana raba lokaci ne kashi uku, kashi biyu. Abin da yafi muhimmanci a yi, wanda bai da muhimmanci a bari shi. So haka ake, haka rayuwan yake.

Ina da katin kasuwanci. Wani abokina ne ya dame ni ma dole sai munyi, lokacin da muke kasuwan gwari. So shi ne ya dame ni sai munyi wannan katin. Har ma naƙi na amince fa. Kawai sai na amince. Mukaje muka yi wannan katin, muka kashe naira dubu biyu zuwa dubu uku. Amma kuma ba katin ya mana amfani. Dan idan ba dan wannan katin ba, wani lokaci a kasuwa sai a zo akore mu gaba ɗaya. Tsaf za azo a kore mu. Amma duk wanda yake da wannan katin shikenan ya tsira. To ka ga yanda katin ya yi mana amfani kenan. Shiyasa nake ji da wannan katin ai. Ina matuƙar ji da wannan katin har na bar kasuwan gwari, ban rabu da katin ba.

Yawanci ina cajin wayata da safe da kuma da yamma. Tsarin da nake bi wurin aiki da wayata, misali idan nayi caji da safe zuwa lokacin da zan tashi baccin sami misalin karfe tara. Karfe tara idan na tashi, na bayan na tashi karfe tara zan tafi, zan tafi, zan tafi, zan garzaya sai na ɗauki wayan nayi amfani da ita na yi singulloli na kamar irin wa haka ma cajin karfe taran ne a wayan. Chan chan chan chan chan zuwa rana zuwa bayan azahar sai in kara sawa a caji tana caji ina ɗan amfani da ita juwa yamma tayi chaji ko ta kusan cika sai na cire ta sai na kai power bank ɗina wurin caji ita kuma wayan a wannan lokacin, a wannan lokacin tana hannuna sai na cigaba da amfani da ita cigaba da amfani da wayar har lokacin da zan karɓo power bank ɗin daga caji. To da zarar na karɓo power bank ɗin kuma daga caji, da zarar na kawo na karɓo power bank ɗin daga caji. Da daddare in wayar bata shanye ba to sai mu ɗan jona ta kaɗan ina dawo wa misalin karfe taran dare kuma again zuwa har na dawo gida to sai kuma gobe da safe.

Bacci, bacci nake yi a duk lokacin da nake cikin damuwa. Shi ne yake sa na samu salama. Ajiye mun a nan. Baccin nan dai shi ne yake sa na samu wannan salama duk lokacin da nake cikin damuwa. To bacci ne, bacci. Na fi yin bacci a lokacin da nake damuwa ko kuma na ware kaina na zauna nikaɗai, nikaɗai. Bana, bana damuwa da kowa, bana damuwa da komai. Han zauna nikaɗai. Amma dai yawanci bacci, bacci shi ne yafi, shi yafi rage min damuwa, yafi cire mun damuwa gaba ɗaya. Na fi samu, na fi so na samu bacci lokacin da nake cikin damuwa. Amma wasu daga cikin abokaina wasu lokacin da suke damuwa sun fi son zama su kaɗai ne ko kuma su shiga jin waƙoƙi ko wasu abubuwa daban dai. Amma ni kan bacci nan dai.

Allah mun tuba, amma wallahi ɓacin rai ne ranan biyan bashi. Wallahi ɓacin rai ne kawai za ka ji ya zo maka. Amma kuma idan ka biya ɗin, idan na biya ɗin sai na ji salama, na ji sa'ada, na ji sa'ida. Amma kuma kai min na biya ɗin ne fa ɓacin rai. Wallahi sai na ji ɓacin rai sosai. Amma idan na biya ɗin kuma sai na ji daɗi, na ji salama, na ji sa'ada. Allah ya. A lokacin da naka biya, idan ka biya bashi sai na ji ba daɗi. Amma duk lokacin da na biya sai na ji daɗi, na ji sa'ada, na ji bana da bani sauran damuwa. Domin shi bashi fa kun san yanda yake takura wa mutum. Ko da ganin wanda yake bin ka bashin kai sai ka ji gaba ɗaya kana tsarguwa. Ba ka so ka bi inda wanda yake bin ka bashi yake. Shi ya sa bashi ba ƙaramin damuwa bane.

Eh ina iya tuƙin mota, na iya tuƙin mota sosai ma. Na iya. Amma kuma fa broda na ne ya koya min tuƙin mota fa, ƙani na kuma, ƙani na shi ya koya mun tuƙin mota. Da dai ban iya ba, ya zo ya ce "kai, ya kamata ace ka koyi mota kai ma", so, dama akwai mota a gidanmu wanda babanmu ya siya mana yana aiki da shi. So a wannan motar na koya. Akwai lokacin da muka je Kamaru, so shi ya tafi nemo wani, so ma'aikatan Kamaru kuma sai suka kama mu, suka kama motan. To, da suka kama motan, eh suka sai wata mata ta basu haƙuri akan akwai kuɗin da dama za a ba ta. To sai suka ce mu tafi a nemo direba. So direba kuma ya tafi cikin gari ba'a san inda yake ba. Tsakanin gari kuma ya kai kilomita uku ko huɗu. Hakan fa na ja motar nan kikiki kikiki ga hanya ba kyau, ga kaya a mota. Tun daga lokacin na san eh ni ma fa ashe na iya mota. Ni ma na iya jan mota.

A'a lokacin hamma kan ai baraiyi mutum ya rufe baki ba ai, sai dai ka toshe da hannu. So ina toshewa da hannu lokacin hamma, ina amfani da hannuna sai na toshe bakin. Domin mu musulunci haka musulunci ya koya mana, duk lokacin da mutum zai yi hamma yana da kyau ya toshe bakinsa da hannu domin an ce wai, shaidan zai iya amfani da wannan daman ya shiga jikinga. To, ban sani ba dai, ko da gaske ne, ko kuma dai camfi ne amma dai ni duk lokacin da zanyi hamma, ina amfani da hannaye na. In ji yanzu ma da ke ina maganan hamman nan ga hamman ta ke to min tazo min kuma na yi hamman, na sa hannu, kuma na tare bakin na ba. To, haka dai abun yake, lokacin da mutum yake jin hamma, yayi amfani da hannu ɗan yatsu guda biyu sai mu toshe bakin, idan kuma a cikin mutane wani lokaci sai amfani da hannu yatsun guda biyar duka sai a toshe bakin sai ayi hamma a godewa Ubangiji, kun gani ko?

Ina aiki tare da kungiya. Misali idan kamar a unguwarmu ne za mu fita wani aiki. So a cikin abokanaina akwai Abubakar, akwai Auwal, akwai Sadiq, akwai kuma Suleiman, akwai Adamu, akwai Abba, da dai sauransu muna da yawa. To misali idan za mu je aiki muna tafiya ne ta rungayya kungiyar kenan. Za mu tafi aiki tare da su, mu je a yi aiki, a yi aiki. So duk wanda bai gaji ba a cikin mu shine babban gwarzo. Ba mu, idan ka ga ɗaya bai gaji ba, idan ka ga saura kowa bai sare ba to kaima ka ga ba daka sare ba. To shi ya sa na ke son tafiya aiki da Sadiq da kuma, da kuma Auwal. To su gara Auwal in ma yana sarewa amma ka ga Sadiq, Sadiq, Sadiq in da ka san, in da ka san menene a jikinsa zance ne wallahi baya sarewa aiki. Ɗaɗina da shi ke nan. Shi yasa na ke jin daɗin tafiya da shi aiki baya gajiya ko kaɗan. Amma ina li ina daɗi ace mutum ya tafi da wa-- ya tafi aiki da mutanen da kuna aiki suna sarewa, kuna aiki suna sarewa ina daɗi a lamarin ai ba daɗi ko kaɗan. To shi ya sa tafiya da waɗanda suke basa sarewa a aiki yafi daɗi.

Cin abinci na rana bai da lokaci, ban da tsayayyen lokacin cin abincin rana. Amma idan ina gida, idan ina gida yawanci mostly an fi gama yin abincin rana misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na rana to ina cin abinci a wannan lokacin. Amma idan bana gida sai yawanci na fi cin abinci rana bayan la'asar wajen misalin ƙarfe huɗu kenan. Na fi wannan na fi cin abinci rana tsakanin wannan lokaci. Amma idan ina gida kam ina cin abincin rana ne misalin ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku, ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu a wannan ɗan tsukunna ke cin abincin rana. Amma a wasu abokanai na fa ba sa cin abinci rana ina ga kwata-kwata, kwata-kwata ba sa jin abinci rana, ba sa ci. Ban san kome ya saba fa. Su da ke su riga da sun saba amma ni kam maran iya ba.

Gaskiya, bana gaya wa kowa, indai aka gaya mun sirri to bana gaya wa kowa. Akwai wani abokina sunansa yaya. Shine babban abokina daya fi ji dani, nafi ji da shi. Duk wani abun da ya shafi rayuwarsa, yana gaya mini. Muna tattaunawa tsakanin mu da bawan Allahnan. To, ka ga saboda ya yarda da ni, ya yarda da sirrin dake tsakanin mu. Baya gaya baya bana gaya wa kowa abin da ya gaya mini. Bana gaya wa kowa haka zai zuba gaya mini abin da ya shafi rayuwarsa na bashi shawara, da ya kamata. Haka ni ma abin da ya shafi rayuwana zan iya gaya masa ya bani shawaran abin da ya kamata. So, bana baya, baya ɓoye min sirrinsa domin ya san ni baranci amanansa. Ba zan gaya kowa ba, kuma ina rokon Allah. Allah ya ci gaba da kare ni, ya ci gaba da riƙe masa amana, ya ci gaba da riƙe masa amanar sirurrukan da ke gaya mini. Kada na gaya wa kowa.

Eh sosai ma yana iya gabatarar rahoton kamar ɗan jarida. Wallahi in, in na fara gabatarar rahoton sai kun tsammani ma ɗan jarida ne niɗin. Dan na iya gabatarar rahoton sosai. Wallahi. Shi ya sa ma wasu abokanaina in za'a yi bayani a wani gu ni ake nemo wa ace to yau ba za mu je wuri kaza. Ana so kai za ka yi mana bayani. To muna zuwa kuma an san niɗin ne. Dakena iyan haka zan ɗauki in mic ne zan ɗauka na ta zano bayani na ta zaro jawabi har na gama. Himma normal ma da ni ne haka himma mic ne haka in in dai bayani ne a zubo zallan bayani wannan aikina ne domin na ƙware ta wannan fanni. Na iya zaro bayani sosai na ƙware ta wannan fannin kam.

Eh, ina cire takalmi duk lokacin da nazo ƙofan ɗaki, ƙofar ɗaki ba ina cire takalmin. Domin gidanmu ba wani irin manyan gida masu kuɗin nan ba ne da ka ga dole mutum in ya dawo zai shiga da takalmin sa har ɗaki ya cire a ƙofan ɗaki. Domin su inda suke takama ba wani wuri ne da ke da datti ba. So amma kan gan mu gidanmu akwai ƙasa, akwai yashi a tsakar tsakar gida ba intalowa ba butail ɗakin ma ba buffalo to mun ga ai dole in mutum in nazo sai na cire takalmi a ƙofan ɗakin ai kamin na shiga. Sai in nazo kawai dole sai dole ne ama sai na cire takalmi kamin na shiga idan nazo. Sai sa nake cirewa. Kowa ma a gidan ma yana cirewa idan ya zo kowa idan ya zo ƙofan gida to zai cire takalmi idan ya zo ƙofan ɗaki domin ba a shiga da takalmi.

Eh, wane app nake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da WhatsApp. Na fi amfani da WhatsApp domin saƙonni ba. WhatsApp, da ke mu a area mu kuwa mun fi yin amfani da WhatsApp ɗin. Akan sauran applications din, apps din. So mun fi yin amfani da, da WhatsApp sai kuma, sai kuma Telegram, da Telegram haɗe da Snapchat. Snapchat kan domin yawanci amfani mu da Snapchat domin wasu abubuwa ne na, ga yawanci ko mene na fi yin amfani da Snapchat ma domin budurwata. Hai, domin budurwata na fi yin amfani da WhatsApp. Domin ex ɗina ma dai zan ce na fi amfani da Snapchat. Ma ƙaramin so nake wa yarinyan nan ba. Ai, ina matuƙar son yarinyan nan amma babu yanda na iya. To bani da kuɗi. To ina ta fafutuka ya za a yi na samu kuɗin ne. To, ya na iya. Dole na na yi haƙuri. To na fi amfani da WhatsApp dai a yanzu.

Yayan ka ke jira a layi, matu yaya ka ke jira a layi? Yadda na ke jira a layi, idan layin siyan abinci ne, harga Allah layin siyan abinci yana ɓata murrai. Tabbas yana ɓata murrai. Wanna ba ƙarya, layin siyan abinci yana ɓata murrai. To amma ya mutu ya iya ne. Dole ne ma idan ka zo siyan abincin ka samu layi ko wani abu, dole ne za ka tsaya ka yi haƙuri ka jira. Amma dai abun dai abun ɓacin rai ne tsayuwa a layi ba? Harga Allah, ni wani lokaci ma a kan na tsaya na jira layi, ƙara na tafi na ƙura da abin da zan siya ɗin. Ba don ba na so ba. Amma tsayuwar layi har, tsayuwar layi akwai ɓacin rai. Tsayuwar layi akwai ɓacin rai. Shiyasa ba na son tsayuwar layi ko kaɗan. Kuma bai ma ni kaɗai ba. Mutane da yawa basa son tsayuwar layi.

Ehh, ina iya ɗaure ƙulli mana. Ƙulli kamar a jikin, a jikin jaka ne ko kuma a jikin, a jikin buhu, so duk ina iya ɗaurewa. More especially ma na fi iya ɗaure na jikin buhu. Ƙullin jikin buhu baya fi ɗauruwa mai kyau. Ƙullin buhu buhu ya fi ɗauruwa mai kyau. Ni ma na fi son in ɗaure ƙullin buhu.

Unguwar mu yaya unguwar mu take? Unguwar mu tana nan silent dai ba yawansu ba yawan surutu. Toh da yake sabuwar unguwa ce ba yawan mutane sosai. Mutanen da suke unguwar mu yawanci suna tafiya ayyukan ayyuka da daddare da rana da daddare kuma sai su dawo. To nima ina tafiya aiki da rana da daddare sai na dawo. So ka ga yawancin mutane suna tafiya ayyuka su bar unguwar so unguwar mu dai shuru shuru ce da rana. Sai dare kowa yake dawowa yayi son gullolin da zaiyi. Amma da rana kan dai kowa ya tafi ayyukansa. Kowa ya tafi ayyukansa ba wanda yake zama da rana. Kowa zai tafi ayyukansa zai bar unguwar sai kuma da daddare sai a dawo.

Nawa bokiti kuke dasu a gida? Eh muna da bokitai da dama. Ina ga muna da sunkai guda, guda bakwai haka. Akwai na wurare biyu wanda wanka akeyi da su, akwai kuma waɗanda wanki sai kuma waɗanda ɗebo ruwa akeyi da su. So kunga ko wani ɓangare yana da kyau a ware masa nashi ai, to shi yasa mu ke muka ware. Akwai wanda bara dai a shiga bayan gida da shi ba, akwai waɗanda kuma ɗebo ruwa kawai za a yi da su. Akwai waɗanda kuma har ajje ruwa ma za iyayi a ciki. To kunga ba zai yiwu a, a tara bokitai a bar su a gu ɗaya ba eh, shi ne ya sa muka raba su.

Kana sanya tabarau? Bana sanya tabarau domin lafiyan idanu na kalau. So I think ina ga no need bada ba dole ne sai na sa tabarau ba. Shi yasa bana sanyawa, bana sanya tabarau. Amma dai akwai lokacin da zan yi wanka. Idan na yi wanka na ɗau ado haka. So ina da buƙatan in sanya tabarau a idona domin duk lokacin da ka yi wanka akwai tabarau baƙaƙe, baƙaƙen tabarau waɗanda sun fi kyau da wanda ga wanda yayi wanka za su yi kyau sosai idan mutum ya yi wanka ya sanya su. To ina sanya irin waɗannan tabarau ɗin, amma ba irin ba tabarau wanda, wanda ake sanyawa domin rashin lafiya ba, domin rashin lafiyan idanu.

In nawa takalma na ke da su? Eh, ina da takalma guda uku a yanzu dai. Amma dai gaskiya takalma uku sun yi min kaɗan, takalma uku sun yi min kaɗan. Inda son samu ne na samu takalma kamar guda bakwai haka ko takwas ma, kai har goma ma. Na samu irin half cover ɗinnan guda ɗaya, full cover guda biyu. Na samu normal fleka guda biyu normal, sai kuma na sa ƙananan kaya suma guda biyu, da slippers guda ɗaya, sai kuma, um, canvas suma guda biyu. So in an haɗa zai kai guda goma kenan. So haka na ke so, haka na ke so. So shi ne zan ji daɗin tafiya. Haka rayuwar za ta zama normal.

Ana kunna kandir a gida? Mm-mm, ba na kunna kandir. Ba na kunna kandir ba. Kandir tun ina yarinta, rabonda naga ana kunnawa tun ina yarinta. Ah, astagfirullah. Lokacin da babana yana raye, yana kunnawa. Yaɗo muna amfani da shi wurin wanke huluna. Idan ana gogawa huluna a jikin, a jikin, a jikin hula, idan aka goga goga sai a goge, so za ka ga hulan yana walƙiya. So yana, yana amfani da shi wurin haka. So amma a gidanmu kam ba ma kunna kandir. Ba na kunna mana kandir a gida. Muna amfani ne da wuta, wuta normal, wuta kamar wutan sola da dai sauransu. Amma ba ma amfani da kandir a yanzu. Kandir tsohon zance ne. Ai, kandir ba ma amfani da shi a yanzu. Tun da dai mun yi amma yanzu kam ba lokacinsa ba ne.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To ina tabbatar da ingancin aiki ne, awukaka kashi kashi ne. Misali, misali kamar a ce ni harkan da na fi yi harkan cryptocurrency. Misali an ba mu aiki, aiki normal aiki ne crypto kana ji ko misali sai a ba mu aikin sai a ce daga wurin wanda za ya fara bada aikin daga wurin an fara tantancewa. Kaminnan na-na gashi din ya tabbata da ingancin da nake bukata kaminnan na karɓi aiki a wurinsa ko a'a. Idan na tabbatar wasu qualities da yake dashi so zan iya yarda da aikin hamsin bisa ɗari. Idan kuma bai, ban tabbatar da ban yarda da ingancin wanda ya bada aikin ba, to aikin ma bazan yarda da shi ba.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen mako na fi so na yi, na samu hutu. Tabbas na fi so na samu hutu a ƙarshen mako. Hutu domin a cikin ayi ranan, ranakun mako ana samu ayi ayyuka, ayi ayyuka, ayi ayyuka za a gaji. So a ranakun, a ranakun ƙarshe kuma ƙarshen mako ranaku guda biyun nan Asabar da Lahadi. So yana da buƙata ace mutum ya samu hutu. Tsoima ina ɗaya daga cikin waɗanda suka fi fifiyarin mutum yayi, ya zauna ya huta a ƙarshen mako. Misali kaje wurin abokanai kuyi hira, wurin family ayi hira, a zauna cikin ƴaƴa ayi hira. Duka dai wannan yana daga cikin tsarin wiki ƙarshen mako da kuma mutum ya zauna yayi bacci, ya samu bacci, ya huta gajiya, ya hutawa jikinsa. To duka wannan yana ɗaya daga cikin abun da aka fi so a ƙarshen mako.

Menene kake jin tsoro? Na fi, abin da nake jin tsoro a duniya shine Ubangiji. Ni Ubangiji nake tsoro, Allah ke nan, Allah ɗaya. To, idan kuma aka ajiye wannan a gefe, aka ce menene mutumin nake tsoro a duniya? Zan iya cewa ina tsoron, ina tsoron, ina tsoron girma. Tabbas ina tsoron girma. Da kuma tsoron maciji. Kun ga wannan maciji, ina tsoronsa sosai. Sosai ina tsoron maciji. Maciji da babba, da ƙarami. Na tsani ganin maciji. Tabbas ina tsoron maciji. Ba na son ganinsa. Ina tsoronsa sosai. Da kuma ina tsoron rabuwa da waɗanda muka girma tare, waɗanda muka shaƙu tare. Ina tsoron rabuwa da su, har ga Allah. Misali kamar lokacin da na rabu da tsohuwar budurwata. Na rabu da ita ne, ba da son raina ba, domin har yanzu tana tare da ni, ina tare da ita a cikin zuciyana. Na ga-gara cire yarinyar nan a raina. To, ina da saurin shaƙuwa da mutane. Shi ya sa nake yawan, shi ya sa nake jin tsoron rabuwa da mutane. Domin zuciyata tana da saurin kamuwa da mutum.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To ni dai ba mace bane. Eh, ƙannena su ne suke wannan aikin. Ƙannena ba, ƙannena mata da maza su ne suke wannan aikin. Amma misali kamar idan aka ce, eh misali kamar ace ɗakina to ɗakina kan kullum ina sharewa amma gida, gidanmu kan ba kullum ba don ba ni ne nake share gida ba. Ƙannena ne suke tsarkake ba su suke tsarkake gida. Ni ban fiye tsarkake gida ba. Hmm wannan aikin ƙannena ne. Ƙannena mata da kuma ƴaƴan yayata su ne suke tsarkake gida. Gidan namu ni dai ban fiye tsarkakewa ba amma inda ɗakina ne kan ina tsarkakewa sosai sosai. Ina tsarkake ɗakina da makwancina su kan ina tsarkakewa da kayayyakin sawana.

Kana son abinci mai yaji? A'a, ba na son abinci mai yaji amma dai ina ɗan cin yajin wani lokaci ina ɗan ci amma ba sosai ba. Ina cin yaji kaɗan kaɗan amma ba, ba sosai ba. Eh, ba sosai nake cin yaji ba. Misali kamar irin abinci idan aka kawo min so zanci a zuba su yaji cokali ɗaya. Sai a zuba min cokali ɗaya idan na ji ya yi kaɗan sai a ƙaro min kaɗan. Idan kuma misali siyan abinci na je yi shi kuma zanci a zuba min yajin da yawa a gefe akan murfi ko a gefen abincin. To da zaran, da zaran na zo sai in ware yajin gefe sai in ɗebo kaɗan kaɗan ina barbaɗawa kaɗan kaɗan ina barbaɗa har ya ishe ni domin ina da ulcer. Ulcer ta kama ni kuma kanga bada ci na riga yawan amfani da yaji ba to shi ya sa ba na yawan amfani da yaji.

Wane wasa nake son yi? Wane wasa kake son yi? Eh, na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa wato ball kenan. So na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa ball. Ball, ball yana ɗaya daga cikin abinda nafi son yi a cikin wasanni. Wasan ball, domin babu ma wasan da ya kai shi daɗi. Ina zuwa kallon ball kuma ina buga ge- ball na, gem na ball a wayata. So kunga babu abinda nafi so kamar, kamar ball a yanzu a cikin wasanni. Duk da ma cewa dai babu wasan da ya kai shi daɗi ni a wurina. Amma wasu dayawa suna ganin wasan ball ba sa so kamar ex-girlfriend ɗina. Garama ita tana ɗan son ball kaɗan amma current wanda muke tare da ita, ita kan ba ta son ball ko kaɗan. Ba ta son ball amma to ya ta iyane tunda ni ina so? Ai dole haka za ta yaƙuri ko?

Kana yin ƙiran bidiyo? Eh, ina yin ƙiran bidiyo, bidiyo call ba. Ina yin ƙiran bidiyo amma ba da kowa ba. Na fi yin shi da budurwata da ita muke yin ƙiran, ƙiran bidiyo watarana amma da daddare kan baya yiwuwa domin ɗakin nawa babu haske, babu haske. So, in ga da yake ta tafi bata garin nan muna yin ƙiran bidiyo ne kamar irin, kamar irin in muka kwam biyu dai ba mu haɗu ba. So tana yin missing na wa ko ni nayi missing nata nayi kewarta so za muyi ƙiran bidiyo sai muga juna. Ƙiran bidiyo da wanda wai daɗe ba kwa haɗu ba akwai daɗi har ga Allah. Akwai daɗi sosai. Ni ma ina jin daɗin hakan.

Sau nawa kake karɓan ƙira a aiki? Eh, bana ƙiyastawa ga lokac-- ga adadin ƙiran da nake karɓa a lokacin aiki. So wata rana ana ƙira, wata rana kaman ƙiran mako ɗaya baya shigowa. Amma wata rana ƙiran yana shigowa kamar ƙiran ƴan gida ko wasu abokai ko kuma ƙiran kasuwanci yana iya shigowa. So duk wanda ya shigo dai ina ɗaga wa. So idan zan ƙiyasta dai zan ce wata, wata rana ƙira daga biyar zuwa sha biyar haka suna iya shigowa kuma ina ɗaga wa, ina karɓa, ina karɓan su. Amma akwai lokacin da za ka ji ai ba a son yin ɗaukar ƙiran mako kaɗan. So irin waɗannan lokutan kuma ina haƙura da ɗaga ƙira ma gaba ɗaya. Hmm, gaba ɗaya ina haƙuri da ɗaga ƙira.

Kana son kallon wata dare da dare? Tabbas ina son kallon wata da dare. Ina son kallon wata da daddare. Domin ai a lokacin musamman ma idan kana ciki--, ina cikin wani yanayi. So idan naje na zauna na sa watan nan a gaba, ina kallo, --ina kallo to hakan yana tuna min da girman Ubangiji,-- girman Ubangiji. Domin ina tunawa wannan damuwan da nake cikin ba wani abu bane. Ubangijin da ya halicci wannan sararin samaniya da wannan watan, --da wannan girman watan da kuma ni ɗinma ka ina. Ai bare barni ba, bare barni ba, bare barni haka kawai ba. So hakan yana ƙara muni,-- yana ƙara min in ji tsoron Ubangiji, in ga girmansa kuma. In ji tsoronsa da ga girmansa kuma. Daga ƙira da dare yana daga ganin wata da dare, yana ƙara min ƙwarin ƙarfin imani.

Kana amfani da sauro net? Ina amfani da sauro net na sauro gani, namma yanzu haka ma hannuna da na ɗagan nan na riƙe shi, na taɓa shi. Ga shi nan ina tare da shi, na riƙe shi. Domin amfani da sauro, da net na sauro ya zama dole. Dole ne ma inda a society environment da nake ciki ne ya zama dole. Domin in dai mutum baya amfani da net na sauro, to wallahi yana cikin wani hali mawuyaci. Inde a society da nake ne mutum yana cikin wani hali mawuyaci. Inda a wannan society da nake ne. Me yasa na ce haka? Yin amfani da gidan sauro ya zama dole a society da nake, saboda sauro suna da matuƙar illa, suna da matuƙar illa sosai. Idan mutum baiyi amfani da gidan sauro ba shi maganin sauron baya aiki ko kaɗan baya aiki, so dole ne sai gidan sauro domin baza su iya shiga ciki ba. Idan kuma maganin sauron mutum ya ce zai yi amfani da shi, ko da mutum ya kunna maganin sauron, ya kunna maganin sauron, so idan wannan ɗin ƙarfin maganin sauron ya zoya ƙare da daddare, to sauro za su ƙara tashi da ƙarfinsu suzosu cutar da shi. Amma kuma idan gidan sauro net ɗin ba damuwa ko kaɗan.

Wane gudu na fanka na fi so, na fi so, na fi son gudun fanka ya zamanto yana tsaka-tsakiya wato uku kenan. Ko idan fankan ya kasance mai gudu maɓalli biyar ne, so na fi so ya kasance uku. Kada yayi ƙasa sosai, kada yayi yawa sosai. Amma idan lokacin da ba a sanyi ne ko kaɗan, ba a sanyi, ba a zafi, to na fi so ma ya zamanto babu fankan ma gaba ɗaya domin yanayin jikina baya son sanyi sosai. Bana son sanyi sosai so shiyasa ban damu da yanayin, umm, yanayin, yanayin fanka ba idan lokacin da ba a sanyi. Kamar ace currently a yanzu yadda nake ciki so bana son ma, bana son gudun fanka ko ɗaya, ya zamanto zero, ya zamanto ba gudu ko kaɗan a irin, in a wannan lokaci da nake ne a yanzu so bana son gudunsa gudun fanka ko ɗaya. Amma idan lokacin ana ɗan zafi ne to ina so ya zamanto yana tsaka-tsakiya domin yanayin jikina bana, bana son sanyi sosai kuma bana son zafi. Na fi son ya kasance tsaka-tsakiya.

A'a ka fi son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son zama a kujera, na fi son zama a kujera domin zama a kujera ya fi, ya fi, ya fi kima ai da kuma ko da ayyuka mutum zai yi zo zama a kujera ya fi za ka fi samun balance. Amma kuma idan a cikin jama'a ne cikin mutane na fi son zama a kan tabarma domin idan mutane suna zaune a kan tabarma kuna zaune ku da dama za ka fi samun kwarin gwiwa wurin yin ka, wurin yin surutu da kuma yin magana akan topic ɗin da kuke so. Amma idan kuma na zamanto mutane ba yau ba dai ba yawa ne da su ba ko kuma ni kaɗai ne to na fi son na zauna a kan kujera. Kujera ya fi min a wannan nan lokaci zama a kan kujera amma idan kuma ba mutane da yawa.

Yaya kake jurewa zafi? Har ga Allah zafi yana matuƙar takura mini. Zafi yana matuƙar takura min amma ina amfani wani lokaci ina yawan yin wanka a lokacin zafi domin yin wanka zai sauƙaƙa fatan jikin na mutum za ka riƙa jin sanyin jiki. Zafin ba zai riƙa damun ka ba. Duk lokacin da zafi ya ɗan taso min to zanje na yi wanka na watsa ruwa da kuma ina kwana ne ba riga da kuma kunna fanka na sashi a tsaka-tsakiya. Yan daidai, daidai gwargwado yana bani, yana bani, bani zafi. Daidai gwargwado shine na fi so. Amma idan kuma lokacin sanyi ne, idan lokacin sanyi ne, lokacin da ke dai yanzu maganarmu akan lokacin zafi ne. So banfiye son ina yawan yin wanka lokacin zafi.

Wane irin burodi nafi so? Nafi son burodi, na fi son babban burodi mai laushi ya zamanto kuma burodin ba a mubi aka yi ba. Muɓi bamu iya-- ba su iya bir burodi ba amma ka ga yola sun iya burodi mai kyau. Burodi na samu burodi babba mai laushi wanda aka yi shi da alkama da madara. So in na samu wannan, a riga da an gama mun komai. Na haɗa ma da shayi da a ji madara thick. So in aka yi mun haka an gama mun komai, an haɗa mun daɗi, an ƙure mun daɗi. In naje muku an ƙure mun daɗi to shine. Idan aka haɗa mun wannan daɗin burodi mai laushi, --burodi mai laushi. So shi na fi so. Ba na son burodi ya yi tauri, ba na jin daɗin shi amma kuma fa akwai wata maigidana shi ya fi son burodin ma ya kasance na da tauri. Kuma idan zai tura ni na siyo masa burodi, ya fi so wai idan naje a ba shi burodin irin wanda wanda kwana ba sabo ba.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci. Na iya kama daga dafa taliya, dafa tuwo, shinkafa ne, abubuwan da ya shafi su doya da dai sauransu har dankali duka wannan na iya su. Abin da ya shafi tuwo, ɓangaren tuwo na iya dafa tuwo sosai. Ta kama daga talge, tuƙa tuwo da yin miya, miyan yakuwa ne, alba kuɓewa ne, kuka ne da dai sauransu. Abin da ya kama jolof, shinkafa, jolof ɗin shi ma duk dai abun da ya shafi waɗannan ɓangaren duka na iya su. Kuma ina jin daɗinsu yauwa. Na bi jin na iya tuwo sosai da miya.

Wani irin wasa nake a waje? Eh, na fi yin wasan, wasan ball. Nan shi ne favorite dina wasan ball. Kwallon ƙafa. Na fi yin wasan ƙwallon ƙafa kuma ina jin daɗin shi sosai. Ina jin daɗin wasan ƙwallon ƙafa. Dan ni yana da daɗi. Amma wasu daga cikin abokaina ba sa son ƙwallon ƙafa. Su kuma sun fi son basketball, wasan basketball, wasan ƙwallon kwando, ƙwallon kwando ba. Ni kuma ba na gane komai a cikinsa. Amma duk abin da ya shafi ƙwallon ƙafa ina gane wa. Zan iya buga daga namba biyu, five and six, biyar da shida duka ina bugawa. Na iya buga takwas, ina iya buga goma har huɗu ina riƙe wa da kuma ina buga bakwai da tara duk ina bugawa amma dai ba mu iya tara sosai ba.

Kana yin addu'a kullum, wai, ai sosai kullum. Ba ranar Allahn da ba na yin addu'a, ba ranan da ba na yin addu'a, addu'o'i misali ma a lokacin sallah. Ina yin addu'o'i sosai a lokacin yin sallah. Duk sallan da na gama zan yi addu'a na roƙi Ubangiji matsala kaza da ya shige min duhu Allah ka, kai ne mai yi, kai ne mai kiyayewa, kai ne mai karewa. Allah ka bani da, ka bani mafita a cikin wannan lamarin kuma da ikon Ubangiji haka nake samun, nake samun dama na fitaba waɗannan matsaltsalun. To ni dai na ɗauki addu'a da matuƙar muhimmanci sosai. Na ɗauki addu'a da matuƙar muhimmanci kuma ina yi sosai sosai ina yin addu'a. Ina yin addu'a sosai, sosai fa ina yin addu'a. Kullum sai ina yi addu'a. Ba na tsallake rana.

Kana da fanka a rufin ɗaki? Ina da panka, yanzu ma haka in na ɗaga kai ina kallon shi. Ai da zumbaku manta ba kun tambaye ni ko tambayar da nake nuna, ya na keson gudun pankan ya kasance da komai da komai. To ina son gudun pankan na ce muku tsaka-tsakiya ko? So ina da panka gashi nan ma ina kallon shi. Wasu abokanai na ma saboda wannan pankan ya sa su ke zuwa ɗaki na. Su ke samun su sha iska, su samu salama, su samu sa'a da su ji daɗin rayuwan su suma. Eee panka yana da matuƙar daɗi. Matuƙar daɗi sosai ma panka yana da shi. Domin lokacin zafi zai rage maka kewa sosai. Sosai zai rage maka kewa lokacin zafi da lokacin kewa, lokacin zafi.

Kana da sa hannu a saƙonni, saƙonninku? Eh, ina da sa hannu a saƙonni da dama kama daga saƙonnin da aka turo mini ko kuma waɗanda zan tura. Su duka dole sai an sa hannu sai na sa hannu. To ina sa hannu a kowanne daga ciki. Misali mawa, na bi sa hannun akan waɗanda aka turo mini, saƙonnin da aka turo mini, so na biya sa hannu a kan su.

Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum idan bani da lafiya ba. Ina sha, da rana, da rana ina shan sha ɗaya. Da rana in sha, da daddare ina sha. Zuwa aƙallade ina yima magani sha uku a rana, sau uku ke nan. Shine yawanci yadda ake likitoci suke rubuta mana sha uku a rana, safe da rana da yamma. To ban dai sani ba ko akwai waɗanda in an rubuta musu ba sa shan haka. Amani dai ina shan sau uku ne a kowane rana, safe da rana da yamma. Amma akwai wasu daga cikin abokai na da ko da an rubuta musu sha uku nan ba sa yadda su sha. Wasu kuma da sun fara samun lafiya sai su daina sha.

Kana son karanta littattafai? Eh, nima abocin karanta littattafai ne. Ina yawan sauraron littattafai, ina yawan karanta littattafai. Kamar irin su, na karanta irin su Rich Dad Poor Dad, irin su takardu littattafai da dama dai na karanta. Domin na samu experience ta domin karanta waɗannan takardu, littattafa.